Eh ƙwarai kuwa ina sanya hula sannan akwai irin nau'in hulunan da nake sanyawa kamar irin su ƙube, irin su taɓa mu kaji hadisi da kuma sauran irin nau'in huluna na al'adar Hausawa da kuma irin hula wacce take ɗauke da kwalliya da sauransu.

Eh ina shuka tsirai, ah ina shuke shuke gaskiya saboda ni mutum ne mai son shuka da noma. Ko a cikin gida nakan shuka abubuwa kamar irin su kayan miya, kayan marmari, kayan lambu dai wanda baza a rasa ba na amfani yau da kullum. Saboda lura da cewa abubuwa ne masu amfani a lafiyar mu.

Daga cikin kayan ci wanda na fi so akwai irin su gurasa, awara, ƙosai, alale da balangu. Musamman tsire ya ji wuta a balangu ya, ya, ya gasu da kyau. To gaskiya ina wannan ciye-ciye.

Eh, nakan ƙetara ƙafafuwana a yayin zama lokaci bayan lokaci ba ko da yaushe ba. Nakan ƙetare ƙafana ɗaya akan ɗaya, so da yawa a lokacin da na kasance ina zaune a cikin iyalina ko abokaina. Amma ina zaune a gaban manyana, gaskiya bana ƙetare ƙafa saboda nuna ladabi da girmamawa a gare su. Idan na yi haka, kama wani nau'i ne na rashin girmama su. Amma ina nakan ƙetara ƙafana wani akan wani.

Ina kammala aikina akan lokaci saboda ni mutum ne wanda duk aikin da zan yi nakan ba shi lokaci saboda lura da mahimmancin lokaci. Ban yarda ba in ɗauko aikin da na san ba zan kammala shi akan lokaci ba. Matuƙar na san lokacin da nake so na kammala wannan aikin ba zai yiwu ba, to nakan jinkirta wannan aikin in ba shi wani lokaci na musamman ta yanda aikin ba zai takura min ko hana ni gudanar da wani aikin ba. E.

Ina tsallaka igiya musamman ka ga lokaci na nishaɗi haka. Kaman za mu je wasannin motsa jiki wani lokaci muka yi amfani da igiyoyi wajen ɗaura shi daga wannan kusurwan zuwa wannan kusurwan. Mu dinga tsallaka shi ko kuma mu dinga ainihin wasan tsalle-tsalle da shi. Ko ja haka saboda duk nau'i ne na motsa jiki wanda yake karamana lafiya a jikinmu.

Ina amfani da matashi guda biyu ya danganci yanayin irin kwanciyar da nake so na yi. Wani lokaci idan ina son in kwanta, idan ban ji jikina yayi wani iri ba, nakan amfani da guda ɗaya. To wani lokaci sai in ga kaman ɗan baya na haka yana ɗan min ciwo ko wani abu, na kan kwanta a kan ɗaya in sa kaina a kan ɗaya ko kuma ka ga na rungume ɗaya. Wani lokaci kuma daga wajen ƙafafuwana sai in sa ɗaya, kaina akwai ɗaya. Ya danganci yanayi yadda kwanciyar ya zo min.

Ina isowa gida ko kawowa gida a ainihin, ah nau uka daban daban ko kuma yanayi daban daban. Ya danganci yanayin nesa da nai da gida. Idan na fita daga gida zuwa wani waje mai nisa, nakan dawo gida a kan abin hawa. Amma idan a cikin anguwan ne wanda ba da nisa ba, idan na fita da ƙafa, a ƙa a ƙafan zan dawo gida. Sai dai ko idan na ɗauko kaya masu nauyi, to nakan samu abin hawa domin ya kai ni gida da wannan kayan cikin sauƙi.

Na fi son alƙalami akan fensir, saboda shi fensir ana wa fahimta ana amfani da shi ne a wurare guda biyu. Idan za ka yi zane ko kuma ga mai koyon rubutu. Amma shi alƙalami, duk wanda yake amfani da alƙalami ka san ba a bukatan kuskure saboda shi ba a goge shi. Kuma duk mai yawan amfani da alƙalami, zaka ga cewa ya ƙware wajen yin rubutu. Shi ko fensir, ɗan koyo yake amfani da fensir ko kuma wanda zai yi zanen wani abu saboda ko da anyi kuskure wajen zanen, zai samu sauƙi wajen goge wannan zanen domin ya gyara shi.

A duk ƙarshen mako, abubuwan da nake tsarawa akwai abubuwa kamar haka. Nakan yi ziyara, abokai, 'yan uwa nakan kai musu ziyara ƙarshen mako. Sannan idan ainihin shi lambu na yana buƙatan gyara, ina amfani da ƙarshen mako ne saboda gyaggyara kome da kome in saita shi. Lura cewa ƙarshen mako shine ranaku wanda ake hutu a kowane mako. To nakan yi amfani da wannan daman ne domin yin waɗannan ababen. Hakanan in yi amfani da wannan lokacin kuma wajen wanke kayayyaki na da tsaftace su a ainihin karshen mako.

Ah daga cikin miyan da na fi so ina mai matuƙar son miyan taushe wanda ya ji busasshen kifi da nama. Sannan ina matuƙar son miyan kuɓewa shima busashshe ya ji daddawa sosai da busasshen kifi. Ina matuƙar son waɗannan miyan guda biyu. Gaskiya su ne suna cikin miyan da na fi so a yayin da zan ci musamman tuwo.

Na fi so in yi hutu na a ainihin ƙauye saboda samun ƙarin basira da yanayin yadda ƙauyawa suke gudanar da ainihin rayuwar su. Saboda a ƙauye ne za ka san asalin yanda ake gudanar da wasu abubuwa musamman na al'adu. To idan lokacin da aka samu hutu yana matuƙar burge ni in je ƙauye saboda ƙarin samun basira na wasu ababe na rayuwa.

Daga cikin kiɗan da na fi son ji gaskiya babu wanda yawuce irin na karatun yara wanda karatu ne amma an sanya shi a matsayin kiɗe kiɗe wanda yaro zai yi saurin ɗaukan karatu kuma zai ɗauki karatu cikin nishaɗi ba tare da wahalarwa ba. To a matsayina na malamin firamare wanda ke karantar da yara na fi son sauraron ire-iren wa'inan kiɗe-kiɗen saboda in ƙara basira ta yanayin yadda zan tafiyar da koyar da yara da nake yi a cikin aji.

Ina amfani da tsintsiya na laushi wanda ake amfani da shi wajen shara. Hakanan kuma ina amfani da tsintsiya na kwakwa. Namu na gargajiya kenan wanda zaka gan shi yana da ƙarfi saboda yafi share datti musamman idan zaka share wajan da akwai ƙasa haka. Tsintsiya na kwakwa yafi amfani a wannan wurin.

A matsayina na Musulmi, wajibi ne yin addu'a kullum. Ba ma wai yin addu'a kullum ba, ko da wani lokaci ina cikin yin addu'a. Saboda addu'a ita ce babban makami da zan yi amfani da shi wajen kare kaina da iyalaina da kuma ƙasa ta baki ɗaya. Babu abin da ya kai addu'a. Saboda haka a matsayinmu na Musulmai, wajibi ne mu yawaita yin addu'a. Kamai yadda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ya ce mana, ai ita addu'a ita ce aih ainihin takobi na mumini. Duk abin da zai same ka idan ka dogara da addu'a, kana yin addu'a to Allah zai kawo maka mafita a kan wannan abun.

Gaskiya ba zan ce ga adadin da nake amfani da internet ba. A duk lokacin da bana amfani da internet to ina wani aiki ne da zai hana ni amfani da shi. Amma da zaran na samu sarari to ina yawaita yin amfani da internet musamman wajen bincike abubuwa wanda zai ƙara min ilimi da kuma sanin abubuwa. Duk abin da ya shige mun wanda ban gane ba matukar ban samu wanda zai ganar da ni wannan abun ba. Na kai amfani da internet domin gano wannan abun.

Daga cikin 'ya'yan itatuwa wacce na fi so akwai ai nihin mangwaro. Gaskiya ina matuƙar son mangwaro. Bayan mangwaro ina son gwanda. Akwai gwaiba, lemu wa'inan sune mafiya abubuwan da na fi so a cikin kayan itatuwa amma sauran su ma ina amfani da su.

Mukan yi taro sau ɗaya a mako, shi ɗin ma ba ko da yaushe ba. Domin mafi yawanci sai idan mun samu wani lamari wanda ya kamata mu tattauna to mafi ƙaranci dai gaskiya mukan yi so ɗaya a kowane mako. Eh, wannan shine adadin ranakun ko yawan taron da muke yi.

Eh, teburan mu a wajen aiki akwai yanayi ne na daban-daban. Na farko akwai teburi na wanda yake na gaba ɗaya wanda kowa ke amfani da shi. Sannan akwai ofis wanda akwai ɗaɗai kun mutane ne wanda kowa na da nashi teburin. Eh duk wayannan muna da su.

Ina hutawa ne a wajen aiki a lokacin da muka tafi hutun, bima'ana lokacin da yara suka fita domin su ɗan huta su ci abinci. Mu ma a daidai wannan lokacin shi muke samun mu hutawa, mu huta. Wannan shi ne lokacin da muke hutawa a wajen aiki.

Eh ina koyan wata yare, baicin Hausa da turanci da nake ji, ina koyan yaren larabci da kuma yaren ba sange. Mutanen Kogi kenan. Ina so in ga gaskiya na iya wannan yaren saboda yaren na matukar burge ni.

Eh, alal haqiqa ni gaskiya tunda na taso a gidan mu ban gan ana yin bikin zagayowan ranan haihuwa ba. Saboda haka ni ma bana yin shi gaskiya. Amma na kan ga mutane suna yi. Idan ranan ya zo akan yi abinci, a yi kek wanda za' a yanka har da sa kyandira wanda za' a hure wutan, sai ka ga wani har ana sa adadin shekaran da mutum ya yi. Haka ake yi.

Gaskiya ni banda takamammen ranan da nake zuwa kasuwa, ni yanayin zuwa kasuwa na ko da wane lokaci yakan kama. Amma na fi zuwa kaman in dai wajen siyan kayan abinci ne, to na fi zuwan shi a kowane mako nakan je sau ɗaya kaman ranan Juma'a. Tunda akwai kasuwa a wajen mu wanda ranan Juma'a ne ake cin wannan kasuwan. Amma banda wannan lokaci bayan lokaci ina zuwa kasuwa saboda siyan wasu ababan. Tunda wasu abubuwan sukan ƙare kafin sati ya zagayo, to ina shiga kasuwa bana cewa dole dole sai na bari sai wannan ranan.

Ni na fi son hawa matakala. Abin da ya sa na fi son hawa matakala akan lift, saboda shi matakala yana taimakawa mutum wajen motsa jikin shi. Idan mutum zai ƙara wa mutum kuzari da ainihin lafiya a jiki. To wannan shi ya sa na fi son hawa matakala. Shiku lift ka tsaya ne a waje ɗaya. To gaskiya ban cika son hawa lift ba, na fi son hawa matakala.

Aaa yanayin yanda muke sadarwa a wajen aiki shine da yaren da wannan wajen ya amince cewa a yi amfani da shi. Tunda dai makaranta ne aka ce a yi amfani da yaren Turanci ko Larabci, sai dai in ya zama dole shine za a yi amfani da yaren Hausa.

Eh, ainihin nau'in ice cream da na fi so, na fi son mai banana flavor da kuma strawberry. Wa'ina su ne nau'in ice cream da na fi so, saboda ina matuƙar son ɗanɗanon da kuma ƙamshinsu, musamman na banana.

A dul lokacin da naga ruwa ya zo, ruwan sama, in dai ina gida ne to ina tabbata cewa, idan akwai kayan da na shanya a waje, zan tattara su in kwashe in kai a ɗaki, in ajiye. In kuma ba a gida nake ba to, ina ƙoƙarin ganin cewa nayi sauri sauri na koma gida, saboda, bana so ruwa ya same ni, a waje bana gida.

Gaskiya ban cika duba daftarin kuɗi ba saboda ni ba mai kuɗi bane. Ballantana in dinga duba abin da zai zo ya sa mun hawan jini. Amma idan ina da yan kuɗina a cikin asusu to nakan duba daftarin lokaci bayan lokaci domin ganin cewa ina da sauran kuɗi ko babu saura.

Eh ina tafiya da sauri amma ba sauri sosai can ba. Wani lokaci kuma in kai ina tafiya na daidaiwa daida ba sauri ba kuma ba a hankali ba. Wani lokaci kuma nakan yi sauri sosai saboda ya danganci irin uzarin da ke gabana. Idan zan je wurina kamar ina bukatan yin saurin to nakan yi sauron sosai.

A daga cikin abincin da nake ci da safe na karin kumallo kenan. Nakan sha biredi, shayi da biredi. Wani lokaci inda dama in haɗa da kwai ko kuma in sha kunu da ƙosai ko koko da biredi ko koko da ƙosai idan dama ta samu. Idan kuma na samu kuɗi wani lokaci mu kan soya dankalin turawa da ƙwai mu haɗa da shayi mu sai muyi karin kumallo da shi.

Eh, ina taimakawa mutane ta hanyoyi kamar haka. Da farko, tun da dai ni daman koyarwa nake yi, kaga wannan shi ma taimakon al'umma ne. Mu kan yi koyarwar na kuɗi sannan wanda ma ba na kuɗi ba duka muna yi. Wani lokaci mu kan tsara ma yara musamman wanda muka ga cewa ba su da halin zuwa makaranta, mu koyar da su kyauta. Sannan ina taimakawa mutanena, al'ummar da nake rayuwa a ciki, da wajenta ma. Ina aike tasu na ƙarfi haka, na kan ba da gudummawa in yi da ƙarfina. Wani lokaci idan taimakon kuɗi ne, ina da shi shi ma ina ba da wa.

To burodi dai gasunan dai kala kala ne. Mu a wurin mu burodi burodi ne sai dai wani burodin ya fi wani daɗi. So akwai, akwai su daban daban. Duka duk wanda muka samu muna ci. Ba wanda ba ma amfani da shi. So mu mun ɗauke shi duka, duka abu ɗaya ne. Kamfani ne kawai ya bambanta.

Gaskiya bana zuwa gidan fim. A duk lokacin da zan yi kallo a gidana nake zauna in yi kallo. In ba wuta kuma in yi haƙuri. Idan ina da kuɗi in sayi mai in zuba a generator, in tayar da generator mu kalla ni da yarana. Amma gaskiya ba, ba ban iya zuwa gidan fim yin kallo ba. Ban iya wannan ba gaskiya.

A'a, a gidanmu bamu da WiFi. Gaskiya bamu da WiFi, tunda mu talakawa ne, angonmu ma na talakawa ne, so ko angonmu ma ni dai ban san gidan da yake da WiFi ba. Eh amma idan muka je wasu unguwanni, irin unguwanni masu kuɗi mukan gan WiFi, ko hotel hotel haka muna ganin WiFi. Wani lokaci in ta kama mamanmu tsaya mu ba mu ɗan latsa a wurin.

Eh ina sa turare ko da yaushe ne, saboda ni mutum ne mai matukar son turare. Idan ka ga baka ji turare a jikina ba, to gaskiya wani irin sauri nake na manta ban sa ba. Amma in dai ba sauri bane ko kuma mantuwa irin fita na gaggawa ya kama ni, ba zan fita ba sai na sa turare ko mun ƙanƙantan shi zan shafa.

Eh ina raba ayyuka ga wasu kama daga gida. Wani lokaci idan za a yi aikin gida haka to yara na kan raba musu ayyuka, in ba kowa abin da zai iya yi daidai da ƙarfinsa. Sannan ko a wajen aiki waɗanda suke ƙarƙashina su ma idan ayyuka ya taso wanda na ga cewa zai yi manyawa to na kan rarraba musu aiki, in ce kowa ya yi saboda a samu a kammala a kan lokaci.

Eh, ina raba abinci na da mutane. A duk lokacin da zan ci abinci kuma sai na lura akwai mutane, to nakan raba wannan abincin dasu ta hanyar zuwa mu zauna mu ci tare a tashi saboda taimakawa juna. Kamar yadda nima wani lokaci idan ina tare da abokai na muka raba abincin su, to nima haka nake raba abinci na da mutane.

Aaa daga cikin abubuwan da nake jin tsoro a rayuwa na, na farko ina matuƙar tsoron shaiɗan saboda shaiɗan mugun bawa ne. Ina tsoron shaiɗan sannan ina tsoron sharin mace saboda mata 'yan uwan shaiɗan ne suma ina tsoron su. Sannan daga cikin abubuwan da nake tsoro ina tsoron in zalunce mutum. Ina tsoron in zalunce mutum gaskiya shima wannan ina tsoron shi. Akwai abubuwa masu tsoro wanda suke nake tsoron su da yawa gaskiya amma waɗannan sune manya manya abubuwan da na fi jin tsoro.

Eh, irin wayan da nake amfani da shi ina amfani da ainihin Android phone ne, ah Redmi 13C. Wannan shine wayan da nake amfani da shi. Eh, kuma ina matuƙar jin daɗin wayan gaskiya.

A'a gaskiya ni tunda na taso ban yarda da zuwa waje latti ba. Inda an gayyace ni wuri ko kuma wurin da zan je wurin aiki ko kuma mun ajiye alkawari da wani gaskiya ina zuwa waje da wuri. Nakan je kafin lokacin da aka ce a je. Na fi so in je ma in je in jira ba wai ni a zo ana jira na ba. Inda ban je wuri da wuri ba tu gaskiya wani dalili ne ya hana ni zuwa akan lokaci.

Eh rubutuna yana da kyau amma ba can sosai ba. Eh rubutuna yana da kyau gaskiya amma ba can sosai ba. Tunda dai duk abun da zan rubuta duk wanda ya gani zai yi sha'awar rubutun kuma zai karanta shi ba tare da wata matsala ba. Eh rubutuna na da kyau.

Gaskiya na fi kuzari da safe. Indai kana so ka ga kuzari na ne gaskiya da safe. Saboda a wannan lokacin bayan na yi bacci, na huta to zan tashi da karfi na sosai. A wannan lokacin na fi kuzari gaskiya. Da yamma ai arga an sha wahala. Ana nema yanda za a huta ne babu kuzari da yamma.

Eh, yara na ne ke kakkafa mun bayah sau da yawa. Saboda na fi so su hau baya na su yi wasa. To a wannan lokacin da su ke wasa suna ainihin kakkafa mun shi. Wani lokaci zansa su tsaya a tsaye suna ainihin tattaka mun baya da ƙafafun su. Dan wani haka idan su kai min haka sai inji daɗi sosai.

A lokacin da na fi so cikin rana shine lokacin kamar bayan sallar la'asar karfe hudu, lokacin rana yayi sanyi. To wannan lokacin nafi son wannan lokacin saboda zan dan fita in ɗayin zagayan gari haka kafin sallan magariba in gaida da abokaina kuma.

Lokacin na fisu na shekara shine lokacin azumin watan Ramadan, saboda a wannan lokacin na fissa man natsuwa da kwancin hankali da cikakken lafiya. Shi sa na fissan lokacin Ramadan, na fissan lokacin Ramadan, na azumin watan Ramadan. Saboda a wannan lokacin komai yafi tafiya daidai.

Abu mafi muhimmanci a kasuwa, a kasuwanci na shine yin gaskiya da adalci. Ina matukar dauka wannan da muhimmanci. Ban yadda ko mutum ya cuce ni kuma ban yadda in cuce mutum ba, saboda yin haka a kasuwanci shine abun da yafi komai muhimmanci.

Daga cikin app da na fi amfani da su akan wayana akwai Pi Network, akwai application na Sidra, sannan akwai ainihin Facebook, akwai WhatsApp waɗannan ainihin applications gaskiya ina amfani da su sosai.

Tsintsiyan da nake amfani da shi shine tsintsiyan laushi da tsintsiyan kwakwa. Tsintsiyan laushi ina amfani da shine a cikin ɗaki. Saboda share ɗaki, shi kuma tsintsiyan kwakwa na fi amfani da shi a waje saboda yanayin a haraban gida.

A'a, ba mu sa uniform a wajen aikinmu. Kowa yana zuwa ne da kayan gida. Saboda mu malamai ne, yaran makarantar ne su suke sa uniform. Saboda a gane wane dalibi ne ɗan makaranta da kuma wane dalibi ne ba ɗan makaranta ba. Wannan shi ne bama sa uniform.